Eh ina jin rediyo, ina sauraron rediyo saboda ina aiki da gidan rediyo. Kuma ya zamanto cewa idan mutum yana so ya ji labaran duniya ya kuma ji abin da ke faruwa, dole ya ji rediyo ko ya kalli telebijin.

Eh ina son kalan faɗuwa rana. Tun ba ina dawo daga aiki na yi wanka, na ci abinci ba sai in fita, in fita in zauna shan iska.

Eh ina shan ruwan ƴaƴan itace tun ba na kwakwa ba. Ina shan na kwakwa, ina kuma shan na, ah, na lemu.

Na fi son ranan Asabar, saboda ranan Asabar rana ce ta hutawa ban na komai.

Eh, na kan sa agogo a hannu don duba lokaci tun ba an ina wuren aiki ba saboda ba na son yin latti kuma na fi son ina komai na akan lokaci.

Na fi son dambu da mai da yaji. Yaji zogale ya kuma ji gyada. Kada gyada ta dahu ta yi laushi.

Nakan buɗe littattafai in duba, in ga idan akwai aiki da ban kammala ba sai na ƙarasa. In kuma sabon aiki ne, na fara tun da wuri.

Eh, ina rufa da bargo, ko mun zafi ko mun sanyi ina cikin bargo, saboda na riga na saba da shiga bargo kuma bana son sanyi ya kama ni.

Eh na kan sa saboda ina son ina yin komai na akan lokaci kuma ba da gaggawa ba da matsi ba saboda ina son komai ya tafi daidai.

Akwai farar ƙasa akwai kuma jan ƙasa. Jan ƙasan tana daga waje sai baƙar, eh farar ƙasar kuma tana daga ciki.

Sau biyu a rana, da safe kamun na tafi aiki sai da yamma kuma in ya dawo daga wurin aiki. Saboda bana son ƙura kuma ɗakin na cika kama ƙura.